Eh gaskiya na fi son wani lokacin ruɓaɓɓun takalma. Ina son ruɓaɓɓun takalma sosai saboda suna da daɗin amfani sannan kuma suna da daɗin tafiya. Da inda mutum zai je ko gudu zai yi sun fi daɗin gudu. Kawai da irin ruɓaɓɓun takalma sun fi.

Mutane da yawa suna cewa suna yin kuka idan suna yanka albasa, saboda zafin da take fitowa da wannan ruwan nan da take fitowa in ana yanka ta, tana damun mutane gaskiya sosai. Amman dai ni bana yanka albasa saboda bana girki da kaina. Ammann dai in na je gida zan gwada.

Eh gaskiya wannan tambaya ce mai kyau saboda gashi na ko'ina a jiki yana da kyau a riƙa kula da shi. To musamman ma dai gashin kai da na mara da na hamata. So duk bayan kwana arba'in musulmai suna yanke wannan gashi kanna su na mara da kuma hamatar su. Gashin kai kuma ya danganta da mutum yadda ya ga dama.

Eh, gaskiya ya danganta da yadda na tashi. Don duk abu da na samu da safe ina iya karyawa da shi in ci shi. Amma dai idan ina gida, yanzu ina makaranta, idan ina gida na fi shan shayi da kowace safiya na kuma da daddare. Na fi cin, na fi shan shayi, shayi da ƙosai da biredi sunafi amfani da su da safe.

Eh gaskiya ana yin karatu kafin in kwanta, musamman ma da yanzu da muke cikin halin yin jarabawa. To duk lokacin da kafin in je in kwanta, to zan samu in karanta notes ɗin da na yi jotting, saboda in na tashi da safan mai karami mai ta, to zan ji an zauna a kaina. To ka je da ni ki in karatuna.

Eh sosai ma ina zama kan guiwata musamman lokacin ana sallah haka. Wannan mutum zai zaman tafiya sai zai zama akan gwiwoyinsa saboda yayi zaman tafiya. Haka ake zaman tafiya. Amande hakan nan ba na zama akan gwiwoyi na ka siya hakan nan dai ba na zama. Mafi yawancin lokuta mutum ba abunda zai iya zama akan gwiwoyin shi.

Amin da nike da in samu nishaɗi da nishaɗi da kwanciya hankali. Dayawan lokuta gaskiya game, eh zan kunna game idan na ji kai na ya rufe. Kokuma ina so in ɗan ji fresh haka, sai in kamo game ɗin ƙwallo wani lokacin saboda in ɗan yi preparation.

Tsabar kuɗi, eh ina tara su, ina tara amman dai saboda yanzu zamani ya zo ba a cika amfani da tsabar kuɗi ba. To munfi amfani da kuɗi da ke cikin asusu. To kaji a mundai muna amfani da tsabar kuɗi gaskiya.

Eh, abunda nike lokacin da babu wutan lantarki gaskiya to ina dai yi. Idan wayata ba chaji ko kuma akwai chaji a wayata, to dama abunda nafiyi da lantarkin kenan inyi charge ko kuma in goge kayan sawa ta. In kuma babu wutai in wayata tayi chaji, in zo in cigaba da harkokina.

To ko da yanzu amfani nake da wayata. Ko da wani lokaci inda akwai caji akwai data. To ko karatu ma dai wani lokacin a cikin wayata nake yi sosai. Saboda wayar da yanzu ita ce kusan rayuwar ta koma a kanta. Komi haka dai an ce sai da waya. Komi akan waya ake yi to kaji dai.

To mun dawo bangaren aiki kenan. To gaskiya wannan tambaya ce muke kuma yanda nake yanke shawara a aiki. To wani lokacin ba ni kaɗai nake zama in yanke shawara ba, sai idan shawarar ta ni kaɗai ce su sai in yanke ta ni kaɗai. Kuma ta rangwanci mutanen gurin aiki sai mata tarar mu yanke.

Eh gaskiya launin da na fi so na fison launin fari, launin fari da launin green, launin fari da launin ruwan ganye na fi so. Saboda kaga shi de fari. Fari siffa ce ta kamala kuma siffa ce mai kyau sosai. Shi kuma wannan launin dorawa, launin kayan ganye ya yi haka har gyara ma ido mai kyau saboda sosai suna da amfani.

Tsintsiyar kala biyu ce. Akwai tsintsiyar kwakwa, akwai tsintsiyar laushi. To in tsintsiyar sharan tsakar gida ce, na fi amfani da tsintsiyar kwakwa saboda duwatsu da ke cikin gidan ƙasa da sauransu. Amma in sharan ɗaki ce, ni na fi amfani da tsintsiyar laushi saboda kowa makusanda ita yake amfani da tsintsiyar laushin.

Eh gaskiya ya danganta da wasu da waɗanda suke yin rikicin. To amma iya kasancewar rikicin ni ma shahi ne ko da ba shahi ne ba, in ya kamata in shiga in sasanta, eh in sasanta idan an buƙaci sasanci kenan ko ba a bukata ba kuma na ga dace in sasanta, eh in shiga in sasanta musamman ma idan nine babba wajen aiki.

Eh, dafa ƙwai. Kaga in zan dafa ƙwai to misali zan dafa shinkafa da wake to zan haɗa su ne a ciki a tare sai su dahu tare. Ya kasance ruwan zafin shi zai dafa ƙwan ruwan zafin. Amma irin idan zan yi fara ne haka, farar shinkafa to sai nake yin haka.

Ya danganta da gurin. Idan kujera akwai laushi tana jujjuyawa, to gaskiya zanfi son zama akan kujera. To kasan da shi zamu kan kujera wani lokacin ƙugun mutum yakan gaji. To dole sai an kwanta. To ita kuma tabarmar daɗin ta shine mutum in ya gaji da zaman he kwanta a kan ta.

Eh, ya danganta gaskiya saboda yanayin mutanen da ke cikin gidan ƙila wasu mutum goma za su yi amfani da guda ɗaya saboda shi ba abu ne wanda za a je kusan kullum hi'ar buƙaci shi ko kuma wanda ya cika lalacewa. Ɗaya ma zai iya wadata. To aman in akwai mutane da yawa sosai to zaka samu ƙila mutum kowa yana amfani da na kowa.

Inganta aiki a wajen aiki ko a gida yana da kyau saboda kaima ka, kaima mai aikin ka ji daɗin yin aikin naka. In aiki na da inganci kuma kwastomomi abokan kasuwanci za su fi jin daɗin amfani da kayan ka idan kana inganta aikinka. Wannan shi ne.